Eh nikam ina duba kalanda kullum, kullum ina duba kalanda. Kalanda amma yana sa yana cire yana bashi reminder akan wasu abubuwa. Nikam kullum, kullum sai na duba kalanda. Dan da shi nake amfani da shi don schedules na waɗansu abubuwa.

Ina cire takalmi a gida. Idan zan shiga gidana ina cire takalmi. Dan gaskiya, irin ƙabilun da na samu kai na ba mu shiga cikin gida da takalmi. In na zo shiga gida dole sai mun cire takalmi, dole. Dole sai mun cire takalmi. Dole.

Inda nake shaƙata lokacin hutu na daban-daban ne, amma ina zuwa ni da iyali na za mu je inda ake cin abinci. Bayan mun ci abinci kuma mu ke zuwa mu je mu yi casewa a ƙlub.